Kalman dake ba ni ƙwarin gwiwa a rayuwa. Kullum nikan tana da kalman da mahaifina ya gaya mun cewa "Duk halin da ka samu kanka, kada ka karaya. Ka cigaba da dagewa a matsayin ka."

Duk wanda ya samu, amma dai gaskiya abinda zamani ya kawo shi lift, to nafi so na hau lift, amma matakala shima wani lokaci in na hau ka ga shima yakan zama kaman, a-abu ne wanda zaka yi exercise at least kaɗan samu ka motsa jinkin ka ta wani hanya na daban. Amma lift ɗin ma yana da amfani sosai, saboda wani lokaci kafin ka kai ƙa dingi yi numfashi ka gaji.

Umm, mu a nan. Wani lokaci da na tashi da safe, bayan na gama abun da nake yi, kafin na yi wanka in shirya zan sha-share muhalli. In gyara, aibi wani leda asamu a tattara shi a guri ɗaya da datti da bola a ƙona su. So wani lokaci kuma mata a nan su suke gudnar da wannan ayyukan, ba kamar maza ba.

Tabbas mu a nan kafin ka shiga ɗakin da kake kwana ko gurare makamanta haka kakan cire takalman ka ajiye a gefe sannan ka shiga. To al'ada ne.

Eh tabbas na kan saurari rediyo saboda a nan za ka samu wasu sahihan labarai ba tare da kaji abin da mutane suke cece kuce a kanshi ba a cikin gari. Amma kana sauraron rediyo za ka samu ingantaccen labari wanda ya tabbata daga hukuma.

Nakan yi bacci da rana sosai sosai in na samu lokaci. A musamman yanzu da nake gudanar da wannan, AI, program ɗin, naku da dare ne. To at least da rana in na samu lokaci nakan ɗan yi bacci to sai inji kwakwalwa na ya samu hutu don jin daɗi. Na gudanar da bacci ranar sai inji kwakwalwa na da jiki na ya samu natsuwa yadda ya kamata.

Abin da ya fi na fi amfani da su game da harka na kafofin watsa labarai, ah, kamar abubuwa ne waɗanda suka fi aka fi amfani da su. Abin da ya sha fashi wannan ƙafa na Facebook da Twitter da kuma WhatsApp to say Instagram wani lokaci haka duk mu kan yi amfani da waɗannan manhajoji.

Mm, tabbas lokaci lokaci saboda shima amfani da wannan nan, ah abin hawan kaman yana zama ah nau'i ne na motsa jiki saboda kana motsa jiki yayinda kake tuƙa keke. Yana da amfani sosai mutum yakan hawa keke koda bawani lokaci lokaci haka, sai kan kama sai ka samu.

A kujera na, na, na, na, na daga cikin ɗaki ko kuma a ƙasa akan kapet, duk ina jin na gudu ranar da abun da ya sha can gaba. To sai dai shi ma zaman ba ko da wane lokaciba sab.

Eh nakan ajiye abubuwa hakan na musamman ina kallo, ina so na ga ra sai in danna mishi liking, ko kuma in samu gurin da ake saving ɗin bidiyo ne ko wani abu sai in je in saving ɗinshi. Toh, saboda wani lokacin ina buƙata sai in zo in shiga in kalla in gani.

Lallai, na kasance mutum mai, ya, ƙoƙarin, ya ga, ya, du wasu abubuwa kafin ka gudanar. Abin da ya danganci aiki kuma kullum ina tsarawa. A yau in na dage insha Allahu ga abun da nake so na gudanar. A, gama da yi abin da zai ƙara, na cikinsa a ƙara samun cigaba kuma ina rubuta shi a takarda.

Ah, Mil kolo, me alamar, ah, me nau'i, ah, da abun nan na madara. Na fi son ice cream kalen shi, wanda yake tare da abun nan haɗi, ah, na madara. To na fi son amfani da wannan ice cream ɗin.

Da safe, bayan na dawo daga, uh, na dawo daga motsa jiki, na karya sai in samu kayan saka su har.

Tun kana yaro kana amfani da shi, to za ka ciga bada sakawa. Amma matuƙan sai ka girma ne za ka fara sakawa, kana iya sakawa ka manta da shi a inda ka cire shi. Saboda gaskiya ni ban cika ba ma abocin saka hula bane ko da yaushe. Amma dai yana da kyau sosai. Yana ƙawata ado na namiji.

Gaskiya tunda na ta so ban san wani kalan ƙasa ba mu a anan yakin mu babu wani ƙasa illa me kama da shuɗi me kama da abun nan chocolate brown ƙasa kenan shi muke da shi an nan yankin mu sai kuma jan ƙasa nan saman mu amma kuma cikin gida gaskiya duk daya ke an simi ce shi an sa siminti.

Anan na fison waken wasa ire-iren ƙwallo hannu aa wato basketball da cricket sai.

Eh na kan yi amfani da gidan sauro sabo da gas kiya. A nan shine babban magani da yake a magance matsalar cizon sauro fiye da ka sa a mosquito coil ko kuma shutters. To in ka na amfani da gidan sauro, kana ciki shikenan ka samu cikakken abun nakariya.